A'a gaskiya bana shan magani a kullum. Magani shan shi kullum yana da illa to shiyasa bana shan shi kullum gaskiya. Ba'a so, ba'a so ana shan magani a ko da yaushe. Asali ma indai magani ne na bature. Ba kasafai ake son a sha shi ba. Domin mafi yawanci magunguna za su yi maka maganin abin da ke damunka to amma mi suna da kuma wata illa can ta gefe. Idan ban da lafiya, na fi amfani da magani, a, na fi amfani da abinci a matsayin magani ko kuma in yi amfani da kayan yaji ko kuma in yi amfani da irin su tafarnuwa, irin su, a, citta, sikanun fari, duk da su nake amfani a matsayin magunguna. Sannan bachin su kuma ina yin azumi, ina yin azumi, azumi shi ma magani ne. Sannan ina-- bana cin abinci da yawa, domin cin abinci da yawa yana kawo ciwo gaskiya. Da dama mutane ba su fahimci yanda jikin ɗan adam ke aiki ba. Inda sun fahimta gaskiya ba za su rinƙa shan magani na bature ba. Yanzu in ka ɗauki magani na ulcer, gyambon ciki, mutane za su sha maganin gyambon ciki amma ba su taɓa warke wa ba. Ban taɓa ganin wanda ya warke da ulcer ba. Sannan ka kalli maganin malaria, mutane zasu ta shan maganin malaria, za dai su ci sauƙi amma ba su warke wa da malaria. Bayan sati biyu, sati uku ka gama shan magani, malaria ta dawo. To ina amfani? Wannan ba magani bane ba. Maganin da ake ba da wa a yanzu ya zama to kaman kasuwanci ne. Su kamfanoni masu yin magunguna idan ka warke, ai sun yi losing customer kenan. Customer ya gudan masu to shiyasa ba za su bari ka warke ba. Akwai wani da ke faɗa mani cewa yawanci magunguna, kamfanonin magunguna su ke lalata abincin, abincin mutane saboda abinci shine magani na gaske. Idan kana cin abincin ƙwarai, kana cin abinci mai kyau, shi jikinka an yi shi ya kare kan shi daga cututtuka.

A gurin aikin mu muna da wurin cin abinci a cikin gurin aiki. Guri ne katafare ƙatoton guri da aka ware ana girke girken abinci. Amma abincin safe ne kaɗai yake kyauta. Da safe kowa za a bashi kofin shayi da kuma burodi. Burodi da Hausa muna ce mashi mummuƙi. To amma ba ƙato bane ba, ɗan madaidaici ne dai. Da kuma bota sai kuma ƙwai. Haka za a baka da safe. To amma abincin da za ka ci da rana ko bayan da yamma idan ace za ka ƙara lokacin aiki, to shi kuma nan saye za ka yi. To amma idan ace kana ƙara lokacin aiki za a baka abincin dare kyauta. Amma duk wanda zai tashi kafin dare to sai ya sayi abinci. Gaskiya ba mu fita waje sayan abinci. Domin fita waje sayan abinci zai ƙara cin lokacin mutane sannan kuma ba'a san irin abincin da za ka ciyo ba. Kana iya zuwa ka je ka ci abincin da zai ɓata maka ciki ko kuma ya sa maka wata cuta. Tunda mutane wasu suna da ƙazanta ana so mutum kuma ya riƙa cin abinci mai tsafta sosai da sosai. Tunda rashin cin abinci mai tsabta yana da matuƙar illoli. To shi ya sa aka ɗibi guri aka gyara aka gina a ma'aikatan mu domin a riƙa dafa abinci ga ma'aikata. Abincin gurin aikin gaskiya yana da matuƙar daɗi. Ina jin daɗin shi. Amma dai, duk yanda nake jin daɗin shi bai kai na matata ba. Na matata ya fi daɗi gaskiya. Da rana ko wane, ko wacce-- da rana kala abinci guda biyar ake yi nan gurin aikin mu za ka zaɓa. Akwai tuwon shinkafa, akwai sakwara, akwai tuwon semo, akwai shinkafa da miya akwai kuma fried rice.

Naman da na fi so a can baya na fi son naman kaza. Domin gaskiya naman kaza a lokacin can baya shi na fi so, domin yadda bai da nauyi a jiki, sannan in ka ci shi gaba ɗaya narkewa yake, ya bi jikin mutum. To amma, sai na kasance jikina yana buƙatar sinadari na iron, wanda kuma wannan sinadarin na iron ya fi yawa, a cikin, a cikin jan nama. Shi ne ake ce ma, naman shanuwa, ko naman akuya ko naman rago, to a yanzun, gaskiya na fi son jan nama. Abin da ya sa ko in ke son jan nama yanzun, saboda sinadaran da ke cikinshi na gina jiki. Yanzu ni ina fama da matsalar gashi. To, na je asibiti, an ɗibi jinina, da aka ɗibi jinina, an auna, abubuwan sinadarin da ke cikin jini. Da aka auna, an duba sinadari na iron, an duba sinadari na Vitamin B3, da B12 da sun yi ƙasa. To kuma idan ina so gashina ya girma, ya fito, ya yi kyau, to dole ina buƙatan waƴannan, ya wuce label ɗin da ake buƙata, ya zamanto suna da yawa a cikin jikina. To shi ya sa sai likita, ya ba ni shawarar ya kamata in riƙa cin jan nama. To yanzu na fi son jan nama gaskiya. Amma idan, idan na cim ma wasu ƴan watanni, na je aka duba jini na aka ga eh, lallai jinina ya dawo dai-daii, to gaskiya, zan koma son naman kaza. Kuma naman kazar da na fi so, naman kaza ne na Hausa, wadda ake ki wa ta tarin ƙacin irin su gero, su dawa, su ƙwari haka, ba kazar gona ba, bana son kazar gona gaskiya. Kazar gona na, na tsoron ta nake ji, saboda yanda ake ba ta abubuwa na kamfanoni duk bana buƙatan wannan. Tsoron su nake kar su samin ciwo a cikin jikina.

Eh, matashin wuya wata sa'in ina amfani da shi, wata sa'in ba na amfani da matashin wuya. Ina sane watasa'in nake amfani da shi, ina sane watasa'in kuma in ƙi amfani da matashin wuyan nan. Matashin wuya ta wani guri yana da amfani, ta wani guri bai da amfani. A matsayina na malamin kiwon lafiya wanda ya karanci harkoki na ƙashin mutum. To shi yasa watasa'in nake amfani da matashi, watasa'in bana amfani da matashi. Idan, idan mutum, idan na gaji ina amfani da matashin wuya. Idan kuma ban gaji ba bana amfani da matashin wuya. Idan na gaji ina so jini na ya rinƙa bugawa da ƙarfi zuwa ƙwaƙwalwa ta, zuwa kai na, zuwa ƙofofin gashi na. To shine in na zo zan kwanta a kan matashi. Amma idan ban wahala ba, ba wani aiki na yi ba, to wannan bana amfani da matashi. Amfani da matashin wuya wasa ina da amfani, wasa in kuma gaskiya bai da amfani. Amfanin matashin wuya shine ya tada kanka zuwa sama, ya ɗaga kanka daga saitin inda zuciya take. To idan kanka ya ɗaga sama daga saman inda zuciya take, zai sa jini ya rinƙa zubowa, ya rinƙa tafiya sabida akwai wani abu da ake ce ma gravitational force. Kuma jini yana, yana abun nan, yana amfani da wannan ƙarfin. To shi yasa ake ɗaura kai a sama. Amma idan kana so ka gyara yanayin zaman ƙashin jikinka daga na wuya zuwa na gadan baya na lakkan mutum. To ana buƙatar cewa ka rinƙa saita jikinka ki kwanta a kan kaifi ɗaya. Wannan zai gyara maka siffar yadda kake idan ka miƙe tsaye ana cewa posture. To shi yasa wasa in nake amfani da matashin wuya, wasa in kuma bana amfani da matashin wuyan nan.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Domin a addininmu taimakon mutane ya zama dole. Idan ka taimaki ɗan adam ko kuma an ce ka taimaki mutane, to kai ma Allah zai taimake ka. Mutanen nan kuwa ko da manya ne ko ƙanana, ko da masu kuɗi ne ko talakawa, ko da addinin ku ɗaya ko da ba addinin ku ɗaya ba, ko da yaren ku ɗaya ko da ba yaren kuɗi ɗaya ba, indiya har ka taimaki mutane, to kai ma Allah zai taimake ka. Amma taimakon ya zamanto don Allah, kar ka yi don mutane su gani. Wannan shi ake ce ma riya. To, ɗaya daga cikin taimakon da nake yi da mutane kamar 'yan uwana, ina taimaka musu da kuɗi. Bashin kuɗi ina musu ɗinki, sannan ina ba su jali na kasuwanci. 'Yan uwana na nesa wa'inda za a ce ƙila da babansu da babanmu ubansu ɗaya ko kuma da uwarsu da babanmu ubansu ɗaya ko uwa ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya. To inda ina taimakon su ta hanyoyin ba su jali ko in ba su abinci ko in ba su sutura ko in ba su kuɗi. Su kuma mutanen garinmu wanda nake taimakon su ina samar musu ayyuka a ƙasashen waje. Ina tura wasu Qatar, ina tura wasu Saudiyya, sannan kuma ina ɗaukan nauyin karatun wasu wa'inda ba su da ƙarfi. Wataan ana cewa scholarship. Ina ba mutane scholarship na karatu. Ina jin daɗin taimakon mutane gaskiya kuma ina fatan Allah ya cigaba da bani ikon taimakon jama'a, taimakon mutane. Domin duk kuɗinka, duk irin yanda ka kai ga matsayi indai ba ka iya taimakon jama'a, ba ka iya taimakon mutane, to arzikin ka ya zama na banza kenan, bai da amfani. Akwai wani babban mai kuɗi a Najeriya. Sunan shi Otedola. Mutumin nan da yake da ya samu kuɗi da yawa amma bai ji daɗin kuɗin shi. Ya ce ranar da ya taɓa jin daɗin kuɗin shi shi ne ranar da wani abokinsa ya ce ya zo ya sai ma wasu guragu kekuna ɗari biyu. Ya sayi kekuna ɗari biyu ya ce to ya zo su je su raba. A ka je aka raba. Yana ta jin daɗi, ya taimaki mutane. Ya ce wani yaro ya riƙe mai ƙafa sai ya durƙusa ya je kusa da yaron. Ya ce akwai abin da yake so? Ya ce a'a. Yana so idan ya je Aljannah ya ga fuskar mutumin ya gane shi. Ya ce wannan ya sa taimakon mutane ne ya sa ya ji amfanin dukiyar shi. To shi ya sa nake jin daɗi gaskiya a yayinda nake taimakon mutane da dukiya ta.

Ina son yin hula. Ina son yin hula, ina son yin hula. Ni yanzu sanya hula ya zama mana kamar ibada. Ko da ina gida ne, sanye nake da hula. Idan zan fita ina sanya hula. Idan zan je biki ina sanya hula. Idan zan je makaranta ina sanya hula. Zan so a ce ba na sanya hula gaskiya, saboda hula tana matsa man, tana haye man kai. Sai inji nauyi a kaina. Abin da ya sa nake sa hula gaskiya, saboda in rufe sanƙona. Ba ni da gashi. Kaina ya cinye. Amma inda ace gashina complete yake, gaskiya da abin da sai sa ka ga na sa hula ka zo ka gan shi. Lalle ba ƙaramin abu zai sa in sa hula ba. Domin ba na jin daɗin sa hula. To amma saboda ya zama dole mutum ya rufe sanƙon shi ka samu ka yi kyau, to shi yasa nake sanya hula. Yanzu ina ta tara kuɗi, ina so in samu kuɗi in je a yi min tiyata a samin gashi, a min dashe. Dashe na gashi. To inde na samu dama na je aka yi min dashe na gashi, to gaskiya ni da sa hula. Zan daɗe ba kullum zan sa ta ba. Abin harya kai ga mutane suna mun sharri. Kai kullum da hula. Kafin mutane suka sanƙon ka mana. Ince musu a'a, gwanda in rufe kaina. Ga zafin rana, ga sharrin mutane, sannan ga muni abin ya yi yawa. Gwanda ace mutum ya sa hula, ya rufe wannan mummunan kai. Astaghfirullah to amma dai gaskiya talauci ne ya ja min wannan rashin gashi da kuma ƙaddara, ƙaddara ta ce haka. To amma a yanzu dai gaskiya ana ta samun cigaba. Abin da ya sa na ce ana samun cigaba, to ga nan dai gashi ya fara fito mun a dubura inda ya ciccire. Ina ta ƙoƙari ina cin abin da ya kamata domin ya yi kauri gurin ya rufe. To ran da aka ce maka gurin nan ya rufe, to gaskiya zan yi wata ban sa hula ba. Dan daga biki sai Juma'a zan rinƙa sa hula. Ko kuma in zan je gidan surukai na, amma dai haka nan ba zan sa ba gaskiya.

Ina cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida. Cire takalma a gida ya zama dole. Domin ka fita waje da takalmi, ka tattaka gurare kala kala. To, bai kamata ka shigo da wannan takalmi a gidanka ba. Ka taka gurare masu tsafta da shi. Gidan mutum, gidan mutum yana so ya, rinƙa yawo da takalmi a gidanshi. To, sai dai, sai dai mutum ya nemi takalman yawo a cikin gida. Ina da takalma waɗanda na ware na musamman wanda su kawai a cikin, a cikin gida nake yawo da su. Bana fita waje da su ko ina bana shiga, bana shiga bayi da su, bana fita waje da su. Su waƴannan takalman iyakata da su nan cikin falo, cikin ɗaki, cikin kicin da kuma sauran ɗakunan gida. Da kuma ɗan dandamalin waje wanda ake takowa a shigo cikin falo. Gaskiya mafi yawan ci wanda zaka ga yana shigowa da takalma cikin gidanshi. Takalman da yayi yawo da su a waje, ya shigo gida yana yawo da su. To, gaskiya ƙazami ne kuma ya iya ƙazanta. Kuma zai rinƙa faɗa da matarshi gaskiya. Domin su mata basa, basa son irin wannan. Sabida gaskiya wannan ƙazanta ce. Mace ta dage ta yi mofin, ta goge guri, ta yi shara ta yi shara kuma a zo ana taka gurin da takalmin da aka yi yawo da shi a waje abu ne ba daidai ba. To, shi yasa in na zo gida nake cire takalmina. Wanda nayi yawo da shi a waje sai kuma in sa wanda nake yawo da shi a cikin gida. To, wannan tambayar da aka yi mun, ina cire takalma a gida? Eh, ina cirewa. Sai kuma in saka wasu takalma waɗanda na ajiye na musamman dama. Su kawai na saye su ne domin in rinƙa yawo da su a cikin wato kan ainihin cikin gida. Ba a fita da su, ba a shiga banɗaki da su. Iya karsa kawai cikin gida.

Ɗaukar hotuna? Eh, lalle ina son ɗaukar hotuna. Inda ka san wacce haka nake son ɗaukar hotuna. Domin gaskiya ni mutum ne wanda da ke son ajiye tarihi. To shi yasa kusan kowane yanayi aka shiga, to ina ƙoƙarin ɗauki hoto domin ajiye tarihi na wannan yanayi ko kuma na wannan shagali ko taro ko kuma wani kalan murna da aka yi. Toh ni dai wannan hali nawa na son daukar hoto Hali ne na gado, gadan shi nayi. Domin babanmu shi ma haka yake da son ɗaukar hoto. Yana da album, album na hotuna masu yawa. Wanda wannan album, album in kusan rabi da kwata duk hotunan shi ne a ciki. Hotunan shi tun daga makaranta na firamari da sakandare har zuwa gaba da sakandare. Duk akwai hotuna na in sun yi sallah, sallan layya, sallar azumi ko kuma an masu naɗin sarauta ko na aure. Duk wasu al'amura da suka faru manya manya na shi yayi hoto, ya ajiye su. Toh saboda ganin yanda ya rinƙa aje wadannan kalan tarihin shi ya sa ni ma na ji ina son hoto. Domin hoto yana bayanin wasu rayuwar, rayuwa ka ne ta can baya. Yanzu idan ka yi hotonka lokacin da kana a firamari, 'ya'yanka za su gani, su ga rayuwar ka ta firamari. Lokacin da kana sakandare, hotunan da ka yi za su ba da bayanai akan labaran al'amuran da ka yi lokacin da ka sakandare. Kamanni lokacin da nake makaranta ta sakandare ina, ina kallon kwallo kuma a lokacin ina son Manchester. Duk akwai hotuna na in sun yi sallah, sallan layya, sallar azumi ko kuma an musu naɗin sarauta ko na aure. Yanzu ta yi dama duk ba su san haka ba. To amma me akwai hotuna duk da nayi na wa'innan al'amura din. Duk wanda yake kallon album dina na hotuna zai ganni da riga ta Manchester, zai tambaye ni, "A'a, wa ne dama kana yin kwallo ne ko kana son Manchester?" Zan bashi labari, "A lokacin Ay ina kallon kwallo, alokacin kulob din da nake so ke nan." To shi yasa nake son ɗaukar hotuna.

Waɗanne, apps kake amfani da su sau da yawa? Apps inda nake amfani da su sau da yawa, na farko Safari, Safari browser. Dan yanzun wannan aikin ma da nike yi kusan, tun da na fara, da ita nike yi da wannan app ɗin na Safari. Bacin, app na Safari kuma, ina amfani da, app na WhatsApp. Shi wannan app na WhatsApp, ina yin, kira na bidiyo sannan, ina yin kira wanda ba na bidiyo ba. Sannan, ina tura saƙonni, ana turo mana saƙonni, ina samun kuma bayanai, na abubuwa, daga gurin aiki, daga gurin 'yan uwa, daga gurin abokai. Bashin wannan kuma app, app ɗin ina amfani da app na Twitter. Shi wannan app na Twitter kusan na fi amfani da shi gaskiya. Abin da ya sa na fi amfani da app na Twitter, saboda, duwatsu labarai na duniya, sun fi yawa a nan kan wannan app ɗin. Sannan kuma cikin lokaci za ka gan su. Sannan mafiyanci mutane masu basira, masu ilimi za ka gan shi a nan, za ka gan su a nan gurara. Sannan akwai ilimi sosai a cikin app, app na ta, na X. Abin da ya sa na ce akwai ilimi sosai a kan app na X? Saboda za ka ga mutane suna ta ba da bayanai na ilimi, na kyauta ba tare da ka biya kuɗi ba. Wanda, wasu shafukan kaman na Facebook, ko na YouTube, za ka ji sun ce suna da guri wanda za ka biya kuɗi su saka ka su koya maka abu. Amma mafi yawanci, ah, a cikin X, Twitter ke nan wanda aka fi sani a da Twitter, mutane kyauta suke bada wannan ilimoma. Bashin wannan kuma app na X ina amfani da Telegram. Bashin, app na Telegram kuma, ina amfani da app na exchanges irin su MEXC da kuma Binance.

Yaya unguwar mu take? Unguwar mu unguwar yan gayu ce, kyakkyawar unguwa, son kowa kin wanda ya rasa. No, okay ba ma, ba haka ba ma. Son kowa son wanda ya rasa. Unguwar mu ta haɗa gaskiya. Unguwar mu unguwa ce wadda gine ginen ta a tsare suke. Dan kafin a saida maka fili ma sai an tabbatar da cewa zaka iya gina irin gidajen da ke a unguwa, sannan za a saida maka fili. Nan idan ba ka gina gida irin na wannan unguwar tamu ba, za a kore ka a rushe gidan. Sannan ko ina akwai titi. Ko wanne lungu da sako na cikin unguwar mu akwai titi. Sannan ba a zubar da shara a waje. Akwai guri wanda aka ware wanda shi kawai domin a zubar da shara ne. Sannan kuma akwai mutanen da aka ware wa inda su ke kwashe shara daga gaban gidan mutane. Ko wanne gaban gida akwai kwando wanda ake zuba shara. Za a zo da mota a kwashe a je a zubda. Sannan kowacce anko wane ƙofar gida akwai famfo wanda za a kunna a ba fulawa ruwa, a ba ciyawa ruwa. Domin ba ciyawa ruwa da fulawa ya zamanto dole a wannan unguwa. Saboda idan ba ka ba ciyawar gidanka ko fulawar gidanka ruwa akwai tara da za a sa maka sai ka biya. Idan ka bada tara kuma za a ɗauki mai aiki a ringa biyan shi da wa'inan kuɗin na tarar da ka bada. Sannan unguwar mu babu cunkoso ba hayaniya ba yawan haihuwa ba yawan mutane. Koda yaushe unguwar mu shiru take. Daga kukan motoci sai kukan tsuntsaye. Ba ka jin hayaniyar mutane gaskiya. Unguwa ce mai daɗin zama wanda kowa tana burge shi, kowa yana so ya je ya zauna. Sannan duk abin da ake buƙata akwai shi na saidawa. Sannan akwai asibiti a unguwar mu. Sannan kuma akwai makaranta babba a unguwar mu. Akwai wurin maƙwalashe. Sannan akwai gurare na shaƙatawa.

Yaya nake kula da gashina? Kula da gashi ya zama dole domin gashi yana ɗaya daga cikin ado. Na kwalliya da ɗan adam. Ba ma kamar mu maza, tunda yawanci gashin mu buɗe yake ba kamar matan mu musulmai ba, tunda su an umarce su da su rufe gashin su. To! Yanda nake kula da gashi na, ina wankeshi kullum saina wanke shi na taje shi. Sannan bashin in wanke in taje, ina shafa mashi mayyuka na gyaran gashi. Ina amfani da wasu kalar sinadarai da ake ce ma "copper peptide." Ina shafa ma gashi na shi. Sannan ina shafa mashi man kwakwa, ina shafa mashi man zaitun, ina shafa mashi man, ah, amla. Sannan a dussasati ina markaɗa bedi, da bedi da, da ganyen kori, da ganyen magarya ina haɗa su guri ɗaya sai in zuba a kaina in wanke gashi na. Zakaga yayi baƙi, yayi sheƙi. Ko ya iska ta motsa shi zahaga yana motsi. Sannan kuma shi kula da gashi ba anan kaɗai ya tsaya ba wai ka gyara shi a fili aa hatta gurin abincin da za ka ci. Domin akwai sinadarai na jikin ɗan adam wanda gashin ke bukata. Gashi yana bukata iska ta je cancikin jijiyoyin shi to kuma samun iska ta isa a jijiyoyin gashi to kana bukata sinadari na a-- na iron. To kaga idan ba ka da iron, gashin nan naka bazai samu sinadaran da yake bukata ba. Sannan akwai sinadarai na vitamins, na vitamin B12 da kuma B3 da yake bukata. To shi yasa nike cin jan nama domin shi wannan jan nama duk yana da wannan sinadarai. Yau gashin ka ko da ya yi wani kala --kala ba ka san shi ne, idan ka fara cin jan nama. A kai a kai a kai a kai a kai to insha Allahu sai kaga canji a gurin gashin ka. Sannan kuma bana sa mashi abubuwa marasa masu zafi na kamfanoni bansa mashi na wanke kaina domin suna ɓata kai. To haka nake kula da gashi na.

Muna amfani da ruwan rijiya. Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya. Domin ai shi ruwan rijiyan nan ya zama dole. Kuma ka gan mu 'yan ƙauye ne. 'Yan ƙauye kuma dole su yi amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiyan ma kala kala ne ai. Akwai wanda ruwan rijiya ne yana da kyau, akwai wanda bai da kyau. Akwai rijiya wadda ake gina wa, kamfani ke gina wa. Akwai ruwan rijiya wanda, wanda rijiyar da mu mutane ke ginawa da hannun mu, da irin ‘yan magirbi haka, dagi da ceburi muke gina wannan. Akwai kuma wadda muke yasawa a cikin ƙorama. To kowanne, kowace rijiya ta bambanta gaskiya. Ita wadda kamfani ke gina rijiyar nan, yawanci ba da hannun mu ke ɗibo ruwan ba. Ba mu sa guga mu ɗebo ruwa. Za mu zura bututu, sai mu jona shi da wani inji, sai mu kunna injin. Injin ya rinƙa hiddo mana ruwan. To amma ita rijiya wadda muke gina da hannun mu, zai zaman to guga muke sawa mu ɗibo ruwa. Wata kuma muna sa raƙumi. Idan muka ƙulla ƙatuwar guga, to sai mu ɗaura ma raƙumi, sai mu rinƙa jan shi yana jawo wannan ruwa. To shi zai jawo shi a ɗiba, a sha da dabbobi kuma a shayar da kowa da kowa. To amma ita wannan rijiya wadda muke yasawa a can ƙorama, ita kuma wannan rijiyar bata da zarfi. Kawai yashi ne za mu tona. Zamuyi ta tonawa, zamuyi ta tonawe har ruwa har ruwa yafara zuwa za mu ƙwalhe ruwan. Idan muka ƙwalhe shi sai ruwa mai kyau ya rinƙa zubowa, ya rinƙa gangarowa. Za ka ji shi ya yi sanyi sannan ka gan shi fari ƙar. Amma akwai ɓangaren da in ka tona wannan yashin, rijiyar da za ka, idan ka tona wannan kai rijiya a wani guri, ruwan ba zai yi haske ba. To idan aka ga ruwan bai da haske sai a rufe ta, sai a ƙara tona wata rijiya. Har sai an samu wanda ke da ruwa mai haske sannan tana da bulbulun ruwa. Haka muke muna amfani da ruwan rijiya. ‘Yan ƙauye muna, muna fama da amfani da ruwan rijiya gaskiya sosai da sosai. Don ya zaman mana dole, ba mu da famfo.

Ina biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Kusan yanzu duk kuɗin da nake biya ma ta waya nake biyan shi, kuma kowane irin kuɗi ne Sannan in za a biya ni, ni ma ta waya ake biyani Kusan gaba ɗaya al'amura na na kuɗi a waya yake. Idan kati zan saya, ta waya nake biyan kuɗi. Idan zan sayi katin kallo na TV, na talabijin, shi ma da waya nake saye. Idan zan sayi katin wutar lantarki, shi ma da waya nake saye. Idan zan hatta sadaki, zan yi aure, ta waya na biya. Biyan kuɗi ta waya yanzu kusan ya zama dole saboda mutane da dama basa yawo da kuɗi gaskiya. To tun da ba sa yawo da kuɗi, kullum he dai da waya yake yawo. To kaga mafi sauƙi shine ace kana biyan kuɗi da ta wayarka. Ma'aikata in suka, in suka yi mani aiki, su ma kan su nakan biya su kuɗi ta waya. Zance kowa ya turo mun account number, account number nashi. Idan suka turo, zan sa account numbers in gaba ɗaya a cikin wani guri a cikin application na banki na. Inda na saka waƴannan nambobi na banki nasu. Zance banki na ko wace account, ko wace number ta account a tura mata kuɗi kaza. Nan take za a ɗauki kuɗaɗe duk a tura mu su. Ba tare da na sha wahala, naje ina ba basu kuɗi ba. Sannan kuma, akwai waɗanda suke mun aiki, inda ke ƙasashen waje, su kansu ta waya nake biyan su kuɗi. Tunda su waƴann da su ke mun aiki a waje basa an san kuɗi irin na nan gida Nijeriya, sai dai kuɗi irin na ƙasashen waje. To amma ina biyan su da kuɗi ne na, zamani, wata kon kuɗi na crypto. Na crypto nake biyan su gaskiya. To kaga duk waƴan nan abubuwa da waya nake biyan kuɗin nan. Don haka eh lallai ina biyan kuɗi ta waya. Kuma ina jin daɗin biyan kuɗi ta waya. Kuma zan ci gaba da biyan kuɗi ta waya.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Ansa ita ce eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Ma'aikatu da dama suna da ƙa'ida, ƙa'ida akan lokacin zuwa aiki, lokacin tashi kuma ya zamanto dole mutum ya bi wannan ƙa'idai in dai yana so ya cigaba da aiki a wannan gurin, in dai ba ma'aikatan baban shi ba ce. To shiyasa gaskiya ina zuwa aiki aka daidai, akan lokaci daidai. Ba na latti, ba na fashi. Zuwa lokaci, zuwa aiki akan lokaci yana ɗaya daga cikin halaye masu kyau ga ɗan adam. Mafi yancin wanda za ka ga yana zuwa aiki akan lokaci, za ka lallai tura da hali mai kyau. Domin an yi yarjejeniya da kai, an yi amana da kai an ce ka rinƙa zuwa kan lokaci kaza. To kuma kullum sai ka saba, ba wani dalili. Hakanan za ka shan take a gida ka zauna kana hira da matarka ba abin da yake yi ko kuma kana can kana bacci ko kana can kana wani abun can al'amura daban amma kuma alƙawarin da aka yi da kai ba ka cika ba. To ka ga irin waɗannan mutane ba su kyauta, wai ne ba su, ba sa zuwa lokaci akan daidai. Asali ma mafi yawancin gurin aiki suna da horo na suka ware na ga ma'aikata waɗanda ba sa zuwa da wuri. Kuma duk gurin aiki na suka ware horo na musamman wanda za a hukunta mutum saboda baya zuwa aiki akan lokaci ko kuma ba tashi akan lokaci. To lallai wannan ya, ya, ya cancanta. Ina maraba kuma da wannan hukunci da za a yi. Domin babu inda za a ce kai kana so a baka albashi amma kai ba za ka yi daidai ba. Tun da akwai aikin da in ba ka je akan lokaci daidai ba, ba za ka gama shi ba, ka za ka taso da aikin yau ka kai shi gobe ba ka gama ba. To wannan shi ke ƙara dan kwafar da ma'aikata ta ƙi cigaba. Kuma ina jawo hankalin da masu faɗa aji a gurin ma'aikata, a gurin aiki da duk wanda bai zuwa aiki akan lokaci aka hukunta shi. Idan ana hukunta mutane shi zai sa mutane su rinƙa zuwa akan lokaci daidai lokaci ba su, ba su rinƙayi lattaba.

Ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Ni dai na fi son zama a kujera. Ga kujera me mutum zai yi da tabarma. Tabarma zamanta sai dole. Amma in dai a ce ga kujera, ga tabarma to gaskiya kujera zan zaɓa. Kuma ko da an bani zaɓi in zaɓa zan zaɓi kujerani akan tabarma. Ba ma kama ace kujerar tana da taushi. Dan idan aka je ana wasu al'amura na taro ko ne tattaunawa. Za ka ga an kawo tabarma an kawo kujera. Kujera tawa enda ke da matsayi tabarma kuma ta ƙaramin matsayi. To ni kuwa a matsayina na ɗan adam ba zan so ƙaramin matsayi ba. Zan so in zauna a kan kujera. Kuma sannan abin da ya sani ke so in zauna a kan kujera saboda za ka yi balance. Za ka saka ta kawala a kan kujera. Za ka zauna dai dai yanda kake so ɗan adam yarin ƙa zama. Za ka jingina ka miƙar da ƙafafunka, ka miƙad da ƙashinka na baya kuma haka ake so. Amma idan ace kan tabarma ne ka zauna, tabarma dai na farko za ta ci maka jiki idan ka ɗaura ƙafarka a kanta. Zai, zai maka sawu sawu a kan fatar ƙafarka. Ba ma kuma idan ƙafarka ta fara yin taushi. Idan ace fatakka ta fara saki sannan zai rinƙa ci maka ƙafa. Sannan gashi tabarma bata da taushi. Ku zauna akai za kaji dandanan ka gaji da zama. Ɗuwawun, ɗuwawun ka duk zai yi jiya gaji. Ka motsa can, ka motsa can, ka juya can, ka juya can saboda bata da taushi. Amma idan aka zo kujera kuwa kujera tana da taushi. Sannan kamar yanda na faɗi tana da, tana da fa'ɗin da ta sa ka saki ka zauna kaji daɗi. Ka miƙar da ƙafafunka ka yanda kake so da ƙafafunka. Ba kamar ita tabarma ba. To shi ya sa gaskiya na fi son zama a kan kujera. Ko ban tunani ba akwai wanda ke son zama a kan tabarma. Ina ma amfanin tabarma Allah na tuba.

Nuni ga al'amuran da ke faruwa, shi ya sa ni ke wannan bayani cewa dole kai haƙuri.

Yaya nake haduwa da abokan ciniki a cikin kasuwa ko kuwa a ina? Haɗuwa da abokan ciniki gaskiya abu ne wanda ke da matuƙar wahala a can zamanin baya. Amma yanzu an samu canji, an samu cigaba kala kala wanda ya zamanto abu ne mai sauƙi yanzu ka haɗu da abokan kasuwanci domin su yi maka ciniki. Muna amfani da manhajoji kala kala a yanzu sabida zamani ne wanda komai ya koma dijital, komai yana akan internet. Muna amfani da Instagram, muna amfani da amfani da Facebook, muna amfani da Twitter, muna amfani da Podcast, muna amfani da, ah, YouTube, muna amfani da TikTok. Duk waɗannan kafafen sadarwa muna amfani da su domin mu yaɗa manufofin ayyukan, manufofin kasuwancinmu. To a tanan muke haduwa da abokan ciniki. Za mu tallata kayayyakin wanda muke saidawa a yanar gizo. Za mu saka kaya sai mu sayi shafin talla a wannan yanar gizon. Kaman yanzu in muka ɗauki Instagram, Instagram suna da shasassuka na talla. To za mu je a cikin pejinmu sai mu sayi sashi na talla, sai mu tallata kayanmu. Kayanmu za su isa wurin mutane waɗanda ke buƙatar irin kayayyakin da muke saidawa. Kuma muna samun nasara wurin haduwa da abokai ciniki, wanda daga faɗin kowacce nahiya ta wannan ƙasata mu ta Najeriya muna samun masu sayen kayayyakinmu. Sannan kuma muna samun mutane daga ƙasashe na kusa irin kamar Nijar, kamar Cameroon, kamar Chadi. Duk muna samun 'yan kasuwa waɗanda ke sayen kayayyakinmu daga nan. Sannan kuma a nan gida Najeriya muna tura kaya a kowacce jiha da ke cikin wannan ƙasata mu. Kowacce jaha kamar su Taraba, su Legas, duk dani ina zaune a Katsina. To in da ace na jira cewa sai mutum ya ga kayana taya za a yi suga kayana. Suna nesan duniya. To shiyasa nake amfani da kafafen sadarwa ina haduwa da abokan ciniki. Lallai ina jin daɗin amfani da, amfani da waɗannan kafafen sadarwa domin in yi ciniki na kayayyakin da nake saidawa a cikin kasuwancina. Mutanen da, da dama sun sha wahala wurin kasuwanci. Amma dai gaskiya ni yanzu sai dai in ce Alhamdulillah sabida mu yanzun zamani ne na wanda komai yana akan internet. Sannan mutane da dama suna akan intanet. Wannan damar da za ka sayar da kayayyaki a woje, a ƙasashen woje sannan a, a wojen jihohi naku shi ka ƙara bunƙasa a kasuwancinmu wanda ke sa muna jin daɗin ciniki da abokan cinikinmu. Kuma sannan yana ƙaro mana riba sosai da sosai. Lallai mun ji daɗi, muna alfahari da wannan harka.

Tuƙin mota gaskiya ba wani abu bane mai wahala. Na iya tuƙin mota kuma asali ba wanda ya taɓa koya man tuƙin mota. Ita mota dai farko abun da ya kamata a ce ka fara kafin ka iya tuƙin mota shine a ce ka iya tuƙin keke. Ya kamata a ce mutum ya iya tuƙin keke. In ka iya tuƙin keke ka zo kuma ka iya tuƙin mashin. In ka iya tuƙin mashin to in ka zo koyan tuƙin mota zai maka sauƙi. Meyasa na ce ka koyi tuƙin keke? Tuƙin keke za ka je garu, za ka je lungu da saƙo na cikin garinku ko dai shi ka saba katahican katahican akan abin hawa. To shi zai baka sauƙin ka rinƙa tuƙa mashin. Mashin murzawa za ka yi ba, tuƙawa za ka yi ba, ba za ka sa ƙarfin ka ba. To wannan murzan da za ka rinƙa yi ka ga zai baka dama cewa ka fahimci yadda al'amura suke na abun da za ka yi amfani da shi wanda ya fi ƙarfin mashin. Za ka rinƙa dannnawa da ƙarfi inda yake so kai gudu, za ka danna kaɗan inda yake so kada kai gudu ko ba haka ba. To don haka shi ya sa idan wanda ya iya mashin ya zo yana tuƙa mota, ya zo yana koyon tuƙa mota ya fi mashi sauƙi. Don ranar farko da aka shiga aka je koya man mota mutane suna ganin cewa kaman daman asali na iya tuƙin mota amma ban taɓa tuƙa mota ba. Kawai bayan ilimomi na ne na baya wanda nake da su na tuƙa mashin da kuma tuƙa keke na yi amfani da su na haɗa na koyi tuƙin mota. Lallai farko-farkon hawa na mota mutane sun yi mamaki suna ganin cewa a a wannan dama ko ka iya mota ne ko ku. Na ce masa a a asali dama abun da ya sa Don ranar farko da aka shiga aka je koya man mota mutane suna ganin cewa kaman daman asali na iya tuƙin mota amma ban taɓa tuƙa mota ba. Yanzu shiga cikin gari da kake yi da mashin za ka shiga wannan unguwa, ka yi kwana, ka taka birki, ka murza totur, duk wa'innan ayyuka ne wanda again zaka yin su a kan ma, a kan mota. To shi ya sa zai zama maka sauƙi. Ka san inda ya kamata ka rage gudu. Yanzu wanda bai taɓa tuƙa mota ba, wanda bai tuƙa-bai taɓa tuƙa mashin ba ya zo ya tuƙa mota idan ya zo wurin kan abun da ake ce ma tsalle-tsalle ko kabarin mai ta tsine to ya zai iya tsallake nan guraren tunda bai saba ba, bai san haɗarin tsallaka shi da gudu ba. To yana ɗaya daga cikin amfanin a ce asali ka iya tuƙa keke, ka iya tuƙa mashin sannan ka zo kana koyan tuƙa mota. Ita mota tana da matsala. Matsalar kau ita ce shine ita mota tana buƙatan natsuwa da lissafi. Komai ɗan lissafi ne. Sai ka lissafa inda za ka shiga, sai ka lissafa inda za ka tsaya, sai ka lissafa wa ke gaban ka, wa ke bayan ka. To Allah ya sa na samu sauƙin duk wa'innan lissafin gaskiya ban da matsala su. Ina da sauƙin samun lissafi komai lafiya lau nike karanta shi, komai lafiya lau nike ɗaukar shi, lafiya lau nike fakin in tada mota in tafi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Lallai ya kamata ace duk ayyukan da za ka yi kana tsara su, sai kuma ka tsara su akan muhimmanci. Me yasa na ce ka tsara su akan muhimmanci? Saboda shi lokaci dai baya jiran mutum. Lokaci zuwa yake ya wuce ba tare da ya yi shawara da kai ba. To don haka ya kamata ace ka riga ka tsara ayyukan, jerin ayyukan da kake so ka yi amma kuma masu muhimmanci su zamanto a sama. Hakan yake tsara shi. Ni zan zo in rubuta duk abubu, duk ayyuka da nake so in yi. Amma me? Idan zan tsara su zan tsara na sama ya zamanto ya fi kowanne muhimmanci. Sannan na biyu ya biyo mashi gurin muhimmanci. Haka nake tsara su har zuwa ƙarshe. Ko da siyayya ce nake so in je in yi kasuwa, zan zauna in tsara wannan siyayya. Idan ina so in je in yo siyayya ta dubu ashirin, to kuma ina so in siyo abubuwa da yawa wanda sun fi wa wayannan kuɗin na dubu ashirin ɗin. Zan zo zan in tsara sai in samu abu mafi muhimmanci a cikin abubuwan da zan siyo sai in fara rubuta shi. Sai in zo abu na biyu wanda yake, wanda yake bi ma na farkon nan gurin muhimmanci. Haka zan bi tsara su. Duk idan mutum ya kasance bai da tsarin abubuwa, a tsarin ayyuka akan mafi muhimmanci ya zamanto a sama to lallai zai kasance ya zama yana aikin banza. Yanzun kaman a ce akwai aiki wanda kake so ka yi aikin amma ya ƙunshi abubuwa da dama. Amma akwai wanda ya zamanto mafi muhimmanci a cikin wannan ayyukan. To sai ya zamanto ka sa shi a can ƙasa. Ka zo ka fara aikin, ka fara ayyukan. To amman da ka fara lokaci bai ishe ka ba sai lokaci ya ƙare kuma wannan abun sai ya rushe. Yanzu kaman a ɗauki misali jarabawa. Jarabawa, amsa jarabawa tana da muhimmanci amma ka miƙa saƙon jarabawar naka idan ka gama ya fi muhimmanci akan gama jarabawar. Wanda ya zo ya amsa tambayoyi duka na jarabawowi sai bai miƙa amsar tambayoyin shi ba yana amfani? Lallai babu amfani kwata kwata a cikin wannan harka. To shi ya sa wanda ya amsa rabin jarabawa ya miƙa saƙon jarabawar shi ya fi wanda ya amsa duka amma ba tare da ya miƙa wannan saƙon na jarabawar shi ba. Shi ya sa nake ƙoƙari nake jera abubuwan ayyukana. Masu muhimmanci su zamanto suna a sama. Mafi ƙarancin muhimmanci suna a ƙasa. Duk wanda zai yi tsarin ayyukana shi haka to lallai zai sami sauƙin al'amura na da na sani. Tunda ya shi lokaci zuwa yake ya tafi. Kuma lokacin nan idan ya tafi ba dawo maka zai yi ba. Tunda ba dawo maka zai yi ba duk abun da ka yi wancan na baya ya zamanto maka asara. Tunda ba ka riga ka gama a kan lokaci ba kuma lokaci ya zo ya wuce. To shi ya sa ya kamata ace mutum yana tsara ayyukan shi mafi muhimmanci.

Tsarkake gida yana daga cikin muhimman abubuwan da ke tabbatar da lafiya, kwanciyar hankali da kyakkyawar rayuwa. Gida shine wurin da mutum ke hutawa, ke tarayya da iyali kuma ke gudanar da rayuwarsa ta yau da kullum. Saboda haka tambayar sau nawa kake tsarkake gida gidanku tambaya ce mai muhimmanci wadda ta shafi tsafta, lafiya da tarbiyya. Ni kaina ina tsarkake gidanmu akai akai, gwargwadon lokaci da yanayin da ake ciki. A mafi yawan lokuta ana yin ƙananan ayyukan tsafta a kullum kamar shara, share ɗaki da goge goge inda ake yawan amfani da su. Wannan yana taimakawa wajen hana datti, taruwa da kuma kare gidan daga ƙwari da cututtuka. Yin tsafta a kullum yana sa gida ya kasance cikin tsari da ƙamshi mai kyau. Baya ga tsaftar kullum, ina kuma tsarkake gidan sosai sau ɗaya ko sau biyu a mako. Wannan tsaftar ta musamman tana haɗawa da goge bene, wanke banɗaki, tsaftace kicin da goge kayan ɗaki. Wannan irin tsafta tana taimakawa wajen cire datti mai tauri da kuma ƙwayoyin cuta da ba a iya gani da ido. Haka kuma tana sa gidan ya zama wuri mai daɗi da jan hankali ga mazauna da baƙi. A wasu lokuta musamman kafin bukukuwa ko taron iyali, ana yin tsarkake gida gaba ɗaya wato tsafta mai zurfi. A irin wannan lokaci ana wanke labule, shimfiɗa da sauran kayan gida. Wannan ba wai kawai yana ƙara kyau da tsafta bane harma yana koya wa yara da sauran ƴan gida muhimmancin tsafta da aiki tare. Tsarkake gida ba wai kawai don kyan gani bane harma yana da alaƙa kai tsaye da lafiya. Gida marar tsafta na iya haddasa cututtuka kamar mura zazzabɓi ko cututtukan ciki. Amma idan ana tsarkake gida akai akai, ana rage haɗarin kamuwa da cuta kuma ana samun yanayi mai kyau na rayuwa. Haka kuma tsafta tana sa mutum ya ji natsuwa da farin ciki a zuciya. A ƙarshe zan ce sau nawa nake tsarkake gidanmu ya dogara ne da buƙata, lokaci da yawan amfani da gidan. Amma ina ƙoƙarin tsafta tabbatar da cewa ana tsaftace gida a kullum da kuma yin tsafta mai zurfi lokaci zuwa lokaci. Wannan yana taimakawa wajen samar da gida mai tsafta, lafiya da kwanciyar hankali ga kowa da kowa. A wata muna muhimmiyar tsafta. Muna tsaftace gidanmu, muna ba shi muhimmanci sosai wanda bamu irin shi. Za a wanke komai da komai na gidan a duk wata. To wannan za muce a wata muna wannan tsaftar sau ɗaya. Ita kuma tsafta ta yau da gobe. Kullum za a yi sau biyu, da safe da kuma yamma.

Nawa ruwa ni ke sha? Nawa ruwa kake sha kullum? To, ruwa yana daga cikin muhimman abubuwan da ke ba da rayuwa ga ɗan adam. Ba tare da ruwa ba mutum ba zai iya rayuwa lafiya ba, domin ruwa yana taimakawa jiki wajen narke da abinci, fitar da guba, da kiyaye lafiyar gaɓoɓi. Saboda haka tambayar "nawa ruwa kake sha?" tana da matuƙar muhimmanci wajen fahimtar yadda mutum ke kula da lafiyarsa. Ni kaina ina ƙoƙarin shan ruwa a kai a kai a kowace rana. A mafi yawan lokuta, ina sha kusan kofi shidda zuwa takwas na ruwa a rana. Gwargwadon yanayin aiki da nayi, idan yanayi yayi zafi ko kuma nayi aiki mai wahala, ina ƙara yawan ruwan da nake sha. Domin jiki kada ya bushe, shan ruwa mai yawa yana taimakawa wajen rage gajiya da kuma sa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma ina shan ruwa a lokuta daban-daban na rana. Ina fara rana, ina fara rana da shan ruwa da safe kafin cin abinci, kuma ruwan da nake sha mai ɗumi ne. Domin ruwa me ɗumi yana taimaka mun wurin, wurin narkar da abinci sannan yayi fito da duk wani datti da ke cikin hanji. Bayan haka, ina wannan tsari yana taimakawa wajen daidaita ruwan jiki da kuma hana jin kasala. Baya ga shan ruwa kai tsaye wasu abinci da abin sha ma suna ƙunshe da ruwa kamar 'ya'yan itatuwa da miya. Duk da haka ina ƙoƙarin tabbatar da cewa ban dogara kacokan da waɗannan ba. Sai na sha ruwa tsantsa wannan saboda ruwa tsantsane ya fi amfani wajen tsaftace jiki da kiyaye lafiyar ƙoda da hanji. Rashin shan isasshen ruwa na iya haifar da matsaloli da dama, kamar bushewar baki, ciwon kai, gajiya da rashin narkewan abinci. Saboda haka, na fahimci muhimmancin sanya mahimmancin shan ruwa cikin al'adata ta yau da kullum. Wannan ba wai kawai yana taimaka min a yanzu ba, har ma yana kare lafiyata a nan gaba. Saboda shi shan ruwa da ke ganin shi, ba abu bane me, ba abu bane ɗan ƙarami. Ya kamata mutane su ɗauki shan ruwa da muhimmanci sosai da sosai. Ko da yaushe su ringa shan ruwa domin jikin ɗan adam yana buƙatar ruwa. Kusan kaso mafi yawa, kaso mafi yawa na jikin ɗan adam ruwa ne. Idan ka cire tsoka ka cire kashi. Sabida ko jini da kake ganin shi, mafi yawancin shi ruwa ne. To jikin ɗan adam idan babu ruwa, zai bushe ya ta muƙe sannan mutum zai tsufa da wuri. Sannan ko ka ci abinci ba zai narke ba, zai dunƙule. Ka rinƙa kashi mai tauri wanda ma bai hitowa sai an taru, an ba ka wani sinadari wanda zai taimake ka kashin ya hito. To shi ya sa nake shan ruwa sosai. A rana gaskiya ina shan ruwa so takwas. Na farko, wanda nake sha da safe da na farka ruwa ne me ɗumi. Ban shan ruwa mai sanyi, kuma gaba ɗaya, gaba ɗaya yinin rana bana shan ruwa mai sanyi. Domin ruwa mai sanyi yana da illa ga jikin ɗan adam sannan yana taɓa ƙodan mutum. To shi yas a, ni kaina ina hana mutane su rinƙa shan ruwa mai sanyi. Mama ta ta yi min complaint ta ce mun tana da, tana fama da rashin yin kashi cikin tana mata zafi. Abu ba na dama na ce mata "to, mama ki koma shan ruwan ɗumi". Ko wane ruwa kawai ki sha ruwa mai ɗumi, ruwa mai zafi. Da ta koma shan ruwa mai ɗumi mai zafi, sai ga shi tana ta mun godiya saboda ta samu canji. To ni na kasance ma ruwan da nake sha gaskiya ba ruwa bane mai sanyi. Bana shan ruwa mai sanyi.

Wanne irin takalma kafi so? To, wanne irin takalma na fi so ke nan? To, takalma dai suna daga cikin muhimman kayan sawa da mutum ke amfani da su a rayuwar yau da kullum. Duk da cewa ba dole bane kullum ka sa takalmi. Ana so wani sa in kada ka sa takalmi. Ana so kaje ka taka, ka yi tafiya ba takalmi akan ƙasa ko kuma kan ciyawa, domin yana bunkasa lafiyar ɗan adam. Kuma yana da matuƙar amfani sosai da sosai. Ba wai kawai suna kare ƙafa daga rauni da datti ba ne ba, su takalman. Takalma har ma suna ƙara kyau da kamala ga sutura ga mutum. Saboda haka, saboda haka salon rayuwa da buƙatun mutum suna taimakawa. Ni kaina na fi son takalma masu sauƙi da kwanciyar hankali. Ina son takalman da basa nauyi a ƙafa kuma basa matsa mata. Domin haka yana ba ni damar tafiya ko tsayawa na dogon lokaci ba tare da gajiya ba. Irin waɗannan takalma suna dacewa da ayyukan yau da kullum, musamman idan mutum yana yawan, yana yawan motsi. Takalman da na fi so sune waɗanda basu da nauyi, basu da, suna da daɗin sawa, sannan kuma suna da daɗin shiga ƙafa. Haka kuma ina son takalman da suke da ƙarfi ko masu ɗorewa, watakan takalman da basa lalacewa da wuri. Takalmin da aka yi da kayan inganci yana da amfani sosai domin yana da daɗewa ba tare da lalacewa ba. Wannan yana taimakawa mutum wajen rage kashe kuɗi akai-akai tare da samun takalmi da zai ci gaba da biyan buƙata na tsawon lokaci. A wasu lokuta musamman idan zan halarci taro ko biki, ina son takalma masu kyau da tsafta waɗanda ke dacewa da sutura. Irin waɗannan takalma suna ƙara kamanni da ƙwarjini ga mutum. Duk da haka, har yanzu ina fifita takalmin da ke ba ni kwanciyar hankali fiye da wanda kawai ke da kyau amma yana wahala, yana wahalar sawa. Bugu da ƙari, ina la'akari da yanayin wurin da zanje kafin zaɓar takalma. Idan tafiya ce mai nisa ko aiki ne da ke buƙatar motsi sosai, zan zaɓi takalma mai laushi da ƙarfi kuma rufaffe. Amma idan taro ne na musamman, zan iya zaɓar takalmi mai salo wanda ya dace da yanayin taron. Shi zaɓi na takalmin da zaka sa kaje gurare yana da muhimmanci domin akwai wurin da bai kamata ka sa rufaffen takalmi kaje ba. Akwai kuma gurin da bai kamata ka sa takalmi buɗaɗɗe ba. To shiyasa ya kamata ka san cewa wanne irin takalmi ya kamata ka sa a duk irin abun da al'amura zakai. Yanzu idan motsa jiki ne zanyi, ina sa takalmi rufaffe, mai taushi sannan kuma wanda bai matse ƙafata ba. Domin in kare ƙafata daga wani abu ya cake ni ko ya mani rauni. Sannan kuma in ƙara kare ƙafata daga zafin rana sannan kuma daga zafin bugun wurin da nake takawa. To yana da muhimmanci mutum ya san menene zai yi da takalma kafin ya zaɓe shi.

Akwai wasanni kala kala da dama. To dole mutum ya ji a ko wanda ya fi so gaskiya. Ni irin wasan da na fi so gaskiya, na fi son wasan ƙwallon ƙafa domin ya yi fani nishaɗi. Wasa yana ɗaya daga cikin muhimman abuban da ke ba da nishaɗi da ƙarfafa jiki da tunani ga ɗan adam. Yana taimakawa wajen rage gajiya, ƙarfafa haɗin kai tsakanin mutane da kuma gina lafiyar jiki. Kowane mutum yana da irin wasan da ya fi so, gwargwadon sha'awarsa da kuma abin da yake jin daɗi a cikinsa. Ni kaina na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Wannan wasa yana ɗaya daga cikin shahararrun wasanni a duniya kuma yana haɗa mutane daban daban ba tare da la'akari da bambancin kabila ko harshe ba. Dan a ko wane abokina ta dalilin kallon ƙwallon ƙafa suka haɗu da wani mutumi. Wannan mutumin ya zamanto sillar samun azzikin shi a duniya. To ka ga shi kan shi abokina ƙwallon ƙafa ta fi mashi komai. Falanta na ma ni ma kaina. Abin da ya fi birge ni a wasan ƙwallon ƙafa shine yadda yake buƙatar haɗin kai, dabara da ƙwazo. Ba wasa ne na mutum ɗaya kaɗai ba, wasa ne na ƙungiya wanda ke koya wa mutane muhimmancin aiki tare. Haka kuma wasan ƙwallo, wasan ƙwallon ƙafa yana taimakawa wajen ƙarfafa jiki, yin gudu, tsalle da sarrafa ƙwallo suna taimakawa tsaukoki da zuciya su kasance cikin ƙoshin lafiya. Duk lokacin da na buga, na buga ƙwallo ko na kalli wasan ƙwallo ina jin farin ciki da kuzari. Yana kuma taimaka min wajen mantawa da damuwa da matsalolin rayuwa na ɗan lokaci. Baya ga ƙwallon ƙafa, a wasu lokuta ina jin daɗin wasu wasanni kamar gudu ko motsa jiki. Amma har yanzu ƙwallon ƙafa ya fi jan hankalina saboda yanayin gasar da kuma yadda yake haɗa mutane wuri guda. Haka kuma ƙwallon manya ƙungiyo, manyan ƙungiyoyi suna farfata, suna fafatawa yana ƙara min sha'awa da ƙwarin gwiwa. Wani abu da nake so game da wasa shine darussan da yake koya ma mutum. Wasa yana koya wa mutum haƙuri, juriya da karɓar nasara ko rashin nasara. Wannan darasi yana da amfani ba kawai a filin wasa ba har ma a rayuwar yau da kullum. A yayin da mutane ke kallon wasan ƙwallon ƙafa, dole za ka san cewa wasan ƙwallon ƙafa shine na ɗaya a duniya. Ni dai a ganina wanda ya fi mutane masoya a duk abunan soron wasanni da za ka kalla. Wasan ƙwallon ƙafa yana haɗa aure, yana raba aure. Wasan ƙwallon ƙafa yana haɗa abokantaka, yana raba abokantaka. Saboda wasu, sabida kuna son ƴan ƙwallo na ƙungiya guda zai zamanto kun zama abokai wasu ma daga nan haka ku zama kamar ƴan uwa. Wasu kuma yana kawo gaba. Kai kana son wannan ƙungiyoyyi ƙwallon ƙafa, wancan suna son waccan ƙungiyar ƙwallon ƙafa. To daga nan sai ya jawo ƙila ku kuka ci ƙwallon to su kuma in cin ba su ci ba to he kawo haɗa. Wani ya kawo gaba wani ha'a rasa rai. To amma dai a gaskiya a cikin wasannin duniya na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Yana ba ni nishaɗi sosai da sosai.

Sau nawa nake share ɗakina, sau nawa kake share ɗakin ka? Wannan tambaya ce mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam wanda ke so ya kula da jikin shi. Ita dai share ɗaki yana daga cikin muhimman al'adun tsafta da ke nuna tarbiyya da kula da muhalli. Ɗaki shine wurin da mutum ke kwana, ke hutawa kuma ke ajiye kayan sa. Don haka tsaftar sa tana da matuƙar muhimmanci. Tsaftace share ɗaki yana taimakawa wajen fahimtar yadda mutum ke kula da kansa da wurin zaman sa. Ni kaina ina ƙoƙarin share ɗakina akai akai. A mafi yawan lokuta ina share ɗakina kullum ko kuma sau ɗaya a rana musamman da safe. Wannan yana taimakawa wajen cire ƙura da datti da ke taruwa, sakamakon tafiya da motsi a cikin ɗaki. Idan aka fara rana da ɗaki mai tsafta, mutum yana jin natsuwa da kwanciyar hankali. Baya ga shara da sharewa ta yau da kullum, ina kuma yin tsafta mai zurfi sau ɗaya ko so biyu a mako. Wannan tsafta tana haɗawa da goge bene, share kusurwoyi da gyara bayan ɗaki, banɗaki wataƙan kurin zagayawa. A irin wannan lokaci ina tabbatar da cewa ana kawar da datti da ƙura da ba a iya gani da ido domin kiyaye lafiyar jiki da numfashi. Kuma sannan a cikin wannan makon wanda sharar-sharar da nake yi guda biyun nan, wata ina iya in wanke ɗakin. Gaba ɗaya in wanke shi, in sa ruwa kamar yadda ake wanke bargo haka zan jiƙa ɗakin in wanke shi, in koro ruwa, in goge har ya bushe. Haka kuma tsaftace ɗaki yana taimakawa wajen hana ƙwari da cututtuka. Ɗaki mara tsafta na iya zama mafaka ga sauro, ɓeraye ko sauran ƙwari masu haddasa cuta. Saboda haka yin tsafta akai akai yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka kuma yana sa ɗaki ya zama wuri mai daɗi da aminci. Wani muhimmin abu ne game da share ɗaki shine-wani muhimmin abu game da share ɗaki shine yadda yake tasiri a zuciyar mutum. Lokacin da ɗaki ya kasance cikin tsari da tsafta, mutum yana samun natsuwa da sauƙin tunani. Amma idan ɗaki ya cika da datti da tarin kaya, hakan na iya haifar da kasala da rashin jin daɗi. Kuma ɗaki zai ta wari ya zamanto ba daɗin zama, ba daɗin cin abinci. Ko da-kowane irin abinci ne kake ci baka ji daɗin shi ba domin warin da ke tasowa cikin ɗakin. In ka kai kanka ƙasa zaka yi sallah, zaka yi sujada ba za ka ji daɗin sujada ba sai da ba za ka iya numfashi ba. A ɗaki mai tsafta wanda ke-mara tsafta wanda ke wari ko numfashi ba za ka iya kyakkyawa ba. Sannan ko mene ne datti zai shiga cikin shi, sannan za ka kama rashin lafiya. To shi ya sa ita tsaftace ɗaki tana da matuƙar amfani, tana da matuƙar muhimmanci. Idan ka je ka iske ɗaki mara tsafta to lallai ka san cewa, "Eh wannan wanda ke kwana cikin ɗakin nan shi ma bai da tsafta kuma yana iya kamuwa da cututtuka." Don haka ya kamata ka guje shi, kada ka rinƙa al'amura da shi domin bai kula da kan shi, bai kula da cikin ɗakin shi. Ɗaki mai tsafta yana da daɗi, yana daɗin mu'amala, yana da daɗin ƙanshi. Za ka kwanta duk yadda kake so, sannan ba ka jin kunyar baƙo ya zo wurin ka. Kuma ɗaki mai tsafta bai barin ɓeraye, bai barin su kyankyaso, su sauro, su kuɗin cizo. To gaskiya shi ya sa nake ƙoƙari ina tsaftace ɗakina, ina share shi so biyu a rana. Sannan kuma a sati ina mai babban shara da kuma babban wanki domin ya samu ya zama cikin tsafta.